Ina fin samun kuzari da safe musamman bayan na tashi na yi sallah da kuma shan shayi ko koko. Safiya tana ba ni natsuwa da kwanciyar hankali. Babu hanyoyi sosai a wannan lokaci na kan iya tsara abubuwa, yin aiki da tunani sosai da yamma kuma yana raguwa kaɗan sai in fi son hutawa, hira ko kallon abu don shakatawa.

Eh wani lokaci ina cije farce musamman idan ina cikin damuwa ko tunani mai yawa. Hakan na faruwa idan aiki ya yi yawa ko ina jiran wani abu mai mahimmanci amma ina ƙoƙarin rage shi ta hanyar yanke farce akai-akai da kuma riƙe hannu da aiki. Ba abu ne da nake alfahari da shi ba amma ina aiki akai yana taimaka min natsuwa a hankali.

Yawanci ina neman izinin hutu ne ta hanyar magana da wuri. Zan sanar da shugabana tun da wuri in bayyana dalilin hutu a sauƙaƙe, ko hutu na iyali ne ko na hutu kawai. Ina kuma tabbatar da cewa ayyukana suna kasancewa a tsari kafin na tafi. Hakan yana nuna girmamawa kuma yana sa a yarda da ni aikin sauki a wurin aiki.

Na fi son miya mai zafi musamman na gaji daga aiki ko an yi ruwa. Miyar zafi tana sa naji daɗi sosai musamman idan ana ci da tuwo ko shinkafa. Idan miya ta yi zafi sosai tana ƙara ɗanɗano kuma tana sa cin abinci ya yi daɗi. Miya mai sanyi ba ta ba ni irin wannan jin daɗin gaskiya.

Ni yawanci ina kwana sosai da ƙarfe sha ɗaya na dare, amma idan aikin yau da kullum ya yi yawa ko akwai abu na musamman, zan iya kwana daga baya. Ina ganin kwanciya da wuri yana taimakawa jiki ya huta, tunani ya yi kyau kuma yana ba ka kuzari don gobe. A Najeriya musamman idan rana ta yi zafi, mutane da yawa na son su huta da wuri don gujewa gajiya.

Eh, yana ƙoƙarin sabunta shire-shiren kwamfuta akai-akai, musamman waɗanda nake amfani da su wajen aiki ko karatu. Wannan yana taimakawa wajen guje wa matsaloli, musamman sababbin fasaloli, da kuma kiyaye tsaro daga cutan kwamfuta. A Najeriya, mutane da yawa kan saba sabunta wayoyi ko kwamfutoci lokaci-lokaci saboda yana da komai ya tafi lafiya kuma ba tare da tangarɗa ba.

Ni yawanci ina amfani da kafofin wasa labarai musamman WhatsApp, Facebook, Instagram da Twitter don kasancewa cikin labarai da hulɗa da abokai. Haka kuma ina amfani da YouTube don kallon bidiyo masu ilmantarwa ko nishaɗi. A Najeriya, mutane da yawa suna amfani da wannan kafofin saboda suna saurin kai labarai, sakonni da kuma raba abubuwa cikin sauƙi tare da dangi da abokai.

Eh, ina da fanka a rufin daki kuma yana taimakawa sosai musamman lokacin zafi a Najeriya. Yana sa daki ya yi sanyi kuma ya jin daɗi yayin da rana ke zafi sosai. Ko da lokacin damina fanka yana motsa iska da hana daki yin dumi sosai. Yawanci mutane a Najeriya suna ganin fanka a rufi abu ne mai mahimmanci don jin daɗin kasancewa kwanciya da a gida.

Idan na kamu da mura, yawanci ina hutawa sosai, in sha ruwa mai yawa kuma in ci abinci mai sauƙi kaman miya da tuwo ko shinkafa. Hakan kuma ina amfani da magunguna kaman paracetamol don rage zafi da ciwon kai. A Najeriya mutane da yawa kan iya haka saboda yana taimakawa jiki ya murmure da sauri. Hutu da shan ruwa suna da mahimmanci don jiki ya samu ƙarfi ya yi murmurewa.

Idan zan iya canza wani abu a wurin aiki, zan so a samu sauƙin sadarwa tsakanin ma'aikata da shugabanni. Wani lokaci rashin bayani da jinkiri kan kawo rikici ko rashin fahimta. Haka kuma zan so a samu tsarin horo da ci gaba na ma'aikata don kowa ya inganta ƙwarewarsa. A Najeriya, irin waɗannan canje-canjen kan sa aiki ya yi sauƙi, kowa ya fi jin daɗi, kuma kamfani yana samun sakamako mafi kyau.

Eh, ina yin ciniki a kasuwa lokaci lokaci, musamman idan ina so in sayi kayan abinci ko kayan gida. Kasuwa a Najeriya tana da ɗanɗano na musamman saboda za ka iya ganin abubuwa iri iri, ka yi magana da masu sayarwa kuma ka sami farashi mai kyau idan ka yi ciniki da kyau. Haka kuma yin ciniki a kasuwa yana da nishaɗi kuma yana kawo maka yarda ake tattaunawa da mutane cikin mutum.

Eh, a yawancin lokuta ina amfani da sa hannu a sakonnina musamman idan sako na da mahimmanci ko na gaida mutum. Wannan yana sa sakon ya yi kyau kuma ya nuna ladabi da kulawa ga waɗanda aka aika. A Najeriya, mutane da yawa suna ganin sakonni a hannu a sakonni ko imel abu ne mai kyau saboda yana kare mutunci da mutane waɗanda kake tura musu sakon. Haka kuma yana sa sakon ya tafi da kyau fiye da na al'ada.

Ni yawanci ina yanka farce sau ɗaya a mako, musamman idan ina da buƙatar amfani da shi wajen girke girke, kamar su miya ko tuwo. Yankan farce da kasance kansa yana da amfani don a sami sabo da tsabta, kuma yana ba abinci ɗanɗano mafi kyau. A Najeriya, mutane da yawa suna yankan farce da kansu a gida saboda yana da araha kuma yana tabbatar da cewa kayansu, kasance masu kyau da lafiya ga gida.